Eh, ina ajiye kwafin bayanan mu sosai ma. Ina ajiye wa saboda ko da wannan ya ɓace muna iya amfani da wanni. Ina ajiye kwafi ƙwarai saboda, saboda ajiyewa, ajiya yana da muhimmanci ƙwarai saboda duk lokacin da wani abu ya taso za ka yi amfani da wannan.

Eh gaskiya abin cin da na fi so de, na fi son, na fi son, eh, shinkafa dawa ke. Inason shinkafa da wake ƙwarai ƙwarai saboda. Inajin daɗin cin shinkafa da wake.

Eh, ina daidaita aiki da rayuwa na ko wane da matsayin shi. Wurin aiki in na je wurin aiki, rayuwar da nake yi daban. Haka wurin da abun rayuwar da nake yi wurin bangaren rayuwa na daban kuma.

Eh ina rufe baki idan na yi hamma ƙwarai ma. Kusan kowani lokaci ina yi amma ina rufe baki na. Ai bai yi wa in sake baki na yin da duk nagada ma.

Eh, ina dibawa duk lokacin da zan yi amfani ina ina dibawa in gani. Ina dibawa saboda in san nawa ke gare ni, nawa zan kashe nawa ya rage duka ina dibawa.

Eh, ina ware ra'ayi wurin aiki. Ni kan tsaya in ji ba me ya kamata in yi. Me, wani shawarar zan ba da sannu, me zan kawo na shiga wannan zai taimaka mu, zai taimaka ma'aikata.

Eh, ina ɗaukan photuna. Ina ɗauka, amma ba koda wani lokaci ba gaskiya. Ba kowane lokaci ba nike ɗaukan hoto ba.

Eh ina aiki, ina zuwa wurin aiki lokaci, duk lokacin da ya kamata in je wurin aiki ina zuwa. Ko da wani lokaci. Ni ban bata lokaci zuwa wurin aiki.

Eh ina tafiya sauri, ina tafiya a sauri ƙware ma. Ban iya tafiya a hankali a hankali ba gaskiya. Ban iya irin wannan tahiyan ba ko kaɗan.

Abincin gargajiya wanda na fi so gaskiya, na fi son ɗan wake, ɗan wake da mai da yaji gaskiya na fi son shi, na fi son shi.

Eh, ina dafa tsaye cikin kwanciyar hankali. Ban cikayin abubuwa na cikin garaje wani tsakiya cikin kwanciyar hankali yake.

Abokan aikina muna da dangantaka mai ƙarfi da su. Muna-- kowa na girmama juna, muna girmama juna, kowa na ganin mutuncin wani. Ba wanda ke, ba wanda ke ci ma wani mutunci ko wani abu wanda bai kamata. Muna ganin girman junan mu gaskiya saboda ina respecting su, su na respecting ina.

Eh, jadawalin aikinmu jadawali abu ne wanda muke da shi wani kore hakan ga wanda ana amfani da shi domin zaman lafiya hakan ga domin kiran, kiran jama'a da kusan.

Eh, ina sa hannu da ina sa hannu da biro nake sa hannu. Da biro nake sa hannu. Shi ne kawai hanyar da nake sa hannu ne gaskiya. Banci ka sa hannu ta wanda ake labalawa nan ba zan iya shigarwa ba. Sa hannu zane nake yi.

Irin ƙasan da ke cikin gidanmu jan ƙasa ne. Jan ƙasa ce ke gare mu cikin gida da muke amfani da ita ko da wani lokaci.

Ina iya tsallake igiya ƙwarai ma saboda na yi, na yi wasa da, na yi ƙwallo, na yi mugun wasa ƙwarai na iya tsallake igiya.

Eh gaskiya motsa jiki ba kullum na ke yi ba. Ina yin shi ne, ina yin shi ne irin ranaku na Asabar da Lahadi saboda aiki. Ba kullum na ke yi ba.

Eh gaskiya inda nake so ina son zuwa Dubai. Ina son zuwa Dubai saboda can ne nake gani mutane kusan duniya duka ake zuwa hutu da shakatawa.

Eh, ina zuwa gidan fim sosai ma. Ina yawan zuwa gidan fim a kowane lokaci, duk wani ƙarshen wata hakan gamu na zuwa.

Ina can abinci, dare-dare misalin ƙare tara, lokacin da nake ci abinci ke nan gaske. Sune lokacin da nake cin abinci.

Eh, inashan ruwa ita ce ƙwarai ma da gaske. Inasha, inashan irinna lemu, hakan ga inasha abubuwa dayawa dai.

Muna inganta aikinmu yanda duk ya kamata, saboda, saboda cigaban kamfani.

A duk lokacin da nake cikin damuwa, nakan samu wuri in keɓe kaina domin in samu natsuwa don yin abin da ya kamata.

Babban nasaran da muka samu a aiki shi ne, mun samu mutane da yawa aiki, mun samu wa mutane makarantu ƙasashen duniya daban-daban. So yana cikin farin ciki.

Muna da bokiti kamar guda uku hakan. Bokitin da muke da shi a gida kenan. Guda uku saboda bamu da yawa, ba mu da yawa a gida. Shi yasa bokiti ya kuma wannan bokiti ya wanda muke wunka da su ne.

Ko wani sati sau ɗaya ni ke wanke tufafi na. Ko wani sati. Ko wani sati ni ke wanki saboda ranakun da ba na zuwa aiki asabar da lahadi. Sune ranakun da ni ke wanki. Sune ranakun ni ke wanke kayana da gabaɗaya. Duk kayan da ni ga yana buƙatan a wanke shi irin wannan ranakun ni ke zuwa a wanke shi.

Eh, ina kulle ƙofa kullun. Bamu zama, ban kwana a ɗaki ba tareda na kulle. Ban kwana gaskiya. Ko kaɗan ban wannan ganganci.

Ina shan madara sosai ma. Ina shan madara, ina yawan shan madara. Kusan kullum ma in zan da sahe, in zan sha shayi, ina shan shi da madara ne.

Eh launin da na fi amfani da shi gaskiya, na fi amfani da irin launin, eh, launin, eh, blue. Irin shi na fi amfani da shi.

Ina yin wanka, ina yin wanka sau da safe in zan fita aiki. Idan kuma na dawo ma ina yin wanka.

No, bana sa uniform muna aiki. Ba buƙatar in sa uniform. Shi yasa ban cika sa uniform ba gaskiya.

Abin da na fi ci da safi ya shayi da biredi da ƙwai. Shi ne abin da mafi akasari abin da na fi ci, ko da wani lokaci.